Sa'an nan yana nan ne abin da na gamsu dashi. Ko wane lokaci za ka iya sawa. Ka ga dama da biyu, ka ga dama da ɗaya, ka ga dama da bakwai, ka ga dama, wannan na yi ne kowane lokaci. To kowani lokaci zan iya sa amun. Ba kowane lokaci, sai lokacin na ga dama. Abin da ya yi sai ya ce mun sa'an nan dole sai na gamsu da shi. Na gamsu da shi sannan na sa a mun. Yanda rayuwa na yake kenan. Abin da ya yi sai ya ce mun wai na sa. Ni ba zan sa ba, ban sa ba. In kuma zan sa, zan sa ja. Kuma ban sa ba, ban sa ba. A kan haka tafiya na yake. Amma wanda ya yi zai ce mun wai dole sai na sa hannu. A'a amma na gamsu, na fi son ina sawa kowane lokaci ko ba a ce mun na sawa abin da ya faɗaɗe a kan nan. Kuma na fi son na iya tafiya sosai.

A saman gado ni ke kwana. Ina kwana ne a gado. Ba irin babban gado ba, irin gadon da za'a ajiye shi a ƙasa. In a je shi a ƙasa, babu katakai, babu komai. Irin gadon nake zama. Amma ba irin babban ɗayan kwatan da za ka ji gidan manya kagan gado, kaga wannan, kaga wannan. A'a, ba irin gadaden ba ne. Wajen da nake kwana a saman ƙaramin gado ne wanda za a je shi babban gado ne amma ba wai babban da aka sashi a saman kujera. A saman katakon nan ka gan shi yana nandakewa. A saman gado ɗin suna nan ne a ƙasa, kaman za ka kwanta ƙasa amma akwai bambanci, tunda wannan gado ne wancan, wancan kuma ƙasa ne amma don ce ina kwana ne a saman gado ba ƙasa nake kwana ba.